Nawa madubi da muke da shi a gida? Aaa, madubi da muke da shi a gida dai ba su da wani yawa. A kalla dai mun kai kamar guda, mun kai guda uku. Ɗaya a falo, ɗaya a banɗaki, kuma ɗaya a asalin uwarɗakin ke nan. Eeh, kasan a banɗaki ma muna da wani babban wannan, muna da wani babban ayya, banɗaki. Banɗakin shi ne in mutum ya samu ya fito, ah wannan, a bayi, naɗan samu na duba madubi shima ba laifi. Bayan waccen kuma, akwai wanda muke da shi a fa-a falo namu. Na falo wannan kuma gaskiya, ba kowa ba da yake amfani da shi. Ni kaɗai nake amfani da shi in za ta fi gida, in zan ta fi aiki, ko wani wuri haka. Na uku ɗin kuma shine, wanda yake nan a uwar gidan. Uwar gida shi ne a asalin ake kira asalin ɗakin ke nan, ɗakin da ciki-ciki ke nan. Ɗakin wanda ɗakin na ma ta da mijinta ke nan. Wancen ɗakin shi kaɗai, akwai madubi shima aka ajiye, da muke amfani da shi. Bayan waccen kuma babu wani madubi kuma, babu, gaskiya a wuri.

Dangantakar mu da, dangantakar mu da shugaban aikin mu ba wani abu bane wanda na tashi hankali. Abu ne wanda na ɗaya akwai amana, gaskiya akwai amana. Shine kawai abun da zan iya faɗa kawai. Dangantakar mu akwai amana sosai.

A'a, irin burodi da na fi so, ai burodi kala kala ne kam. Akwai burodin alewa, akwai burodin masara, akwai burodin kuma na alkama, kuma akwai, eh, burodi na, na wannan, na masara. Burodin na masara, indai shi ne, shi ne mu ka fi amfani da shi dan saboda munfi, munfi jin daɗin amfani da shi. Kuma a harga Allah in ka yi amfani da shi kuma yana da daɗi sosai. Oh, a waje na kam, burodin da na fi so dai shi ne wancan burodin na alkama ko burodin rogo. Bayan burodin rogo, akwai burodin wannan, mm, alkama de shi ne na fi son faɗta. Burodin alkama gaskiya ya fi kyau kuma ya fi daɗi sosai. Kuma an fi cinikinsa sosai. Ciniki kuma ya fi tafiya a kasuwa.

Ah tabbas, haba ai ka san kadin ma ba kwamfuta ba ne. Toh dole sai mutum yana sanya da tunatarwa don saboda ayyuka. Don mutum ya samu karya zo yana mantar yana mantuwa da masu abubuwa. Ko ba haka ba ne? Maganar gaskiya dai. To shiyasa mutum yana, mutum zai, mutum zai samu ya sa tunatarwa don ayyuka. Ni kam gaskiya ga Allah ina sanya tunatarwa don ayyuka nawa don abun yana taimaka min sosai, fiye da, fiye da yake, yana, yana taimaka min sosai fiye da yake, fiye da yake, fiye da yake, fiye da kake samane.

Eh tabbas kam, wannan mu. Ni kam ina cin citta a abinci sosai. Sosai sosai fa. Wallahi sosai ina cin abinci a citta sosai. Har ga Allah Abin da ya saka ni faɗa haka dan shine gaskiya abubuwa da dama in babu cittan nan abun ba zai yu ba. Dan abun mu babu daɗima ci. To ka ga inda akwai cittan na a cikin abinci ko wani abu haka gaskiya, abincin ma zai fi tafiya. Kuma za'a samu wani wataƙila ma abincin ko akwai daɗi ko ba daɗi. Indai akwai, indai akwai citta a ciki a bun yana zuwa da sauki sauki. Ko ba haka?

Nawa ne yawan aikinmu a gida? To, yawan aikinmu a gida dai yana ga kaman guda, guda nawa? Guda abun bele, bele uku ne. Na ƙasan akwai ɗakuna kaman guda biyar. Na sama akwai sai, akwai guda biyar. Kagan nawa ke nan. Da biyar, da biyar, da shida. Goma sha shida. So, na, ɗaki, ɗakunan namu a gida gaskiya go guda goma sha shida ne saboda bene uku ne. Ko ba haka bane? Lokacin sha, lokacin dai kuɗi sosai. Na kashe kuɗi sosai amma yanzu kam mune masu jin da'dinsa don saboda mai yasa na faɗa haka, in ka duba ma aiki ɗin ma shine yake, yana samun kuɗi a wajen. Kuma yana samu kuma mutane da dama suna samu kuma su buɗe mana yanda zamuyi mu samu abinci don gidan yana ba da su haya. Kaga, yana ba da su haya. Kowani shekara ya yi shima ya dan samu na kashewan sa ko. Amma lokacin da bai gama abun ba, gaskiya yana, dan shan wahala. Amma kaga yanzu da ya gama ginin gidan, kaga abun ya zama normal.

A'a, kuna tambaya waɗanne ƙasa, wane irin ƙasa gidanmu yake da shi. Irin ƙasar gidanmu yake da shi, irin kamar, um, me ake ce gidan ƙasan nema? Ebne ma, irin ƙasan laka irin nan ne. Bayan nan lakan kuma akwai, ƙasan nan lakan nema ake gini da shi sosai. Kuma shi ne ya fi riƙe gini, masu sa gini kuma ya yi ƙarfi sosai. Kaga irin lakan kenan ne da yake da muke da shi kenan a gidanmu kenan.

Kana fin so zama ko tsayawa? A gaskiya dukan na fi son, na fi son zama fa. Na fi son zama don irin aiki na da nake ina ma kullum a tsaye nake. Ka gani? Kullum-kullum fa a tsaye nake fa. To gaskiya nikam nafi son zama. Zaman da ya fi mun. Wallahi, -wallahi. Zaman ya fi mun. Har ga Allah.

Mm, tambayar ku nan ya mun dadi. Ina sanya belt kullum, kullum fa. Kullum ina sanya belt. Duk rana, duk rana naga ban sanya belt ba, maybe, maybe na sanya zallabiya kenan. Amma asali na ni kayana uniform nake sawa. To uniform dinnan da nake sawa kuma abun ne haka na fi sanya black belt fa kullum. Ina sanya belt kullum, kullum, kullum. A'a, in mutum bai dora belt din nan ba abin yana yi kaman, kaman wandon zai fa dine ko ya ne haka, haka nake gani. To gara mutum ya dinga tora belt din nan, ya fi zai fi masa. Mutum zai fi ji wani iri, zai fi ji kyau haka zai fi ƙugunsa zai fi zaunawa.

A ba dole siya kaya, ba dole in siya kaya a yanar gizo ba, fisabillahi. Wannan ya zama mun dole ai. Yadda yadda ya zama mun dole shine ko wayan nan ma da nake amfani da shi, ko wayan nan ma da nake amfani da shi ma a yanar gizo na siye shi. Ka gani? Balanta ne ma ace wani kaya kuma daban. Gaskiya kaman waya na, kaman kayan sawa, takalma na, ai kam gaba duk abun da nake amfani da shi a yanar gizo nake siya. Wallahi to ni kam gaskiya ina siyan kaya a yanar gizo. Har ga Allah sosai fa. Yanzu ma yanar gizo in ma yanzu shi aka fi amfani da shi a yau. Wallahi in dai za a kasa ne cikin kashi ɗari, kashi saba'in wallahi suna amfani da yanar gizo suna siyan kaya. Wallahi, wallahi. Ko kaya, ko wane irin kaya, akwai kayan abinci, akwai kayan sawa, akwai kaya kakan kala kala.

In kuka tambaye ni wannan tambayar, ku ce wai ko ina musa, gana ko, ko ina musa faha da mutane? Ai nikan, ai wanda ka gan yana musu, wanda ka ga yana musu sosai ka ga shi bai da aiki ne. Ni kuma baya, banda lokacin shiga mutane, ni kullum, kullum ka ganni kawai ina cikin ɗaki ne. Ni nikan banda wani magana wai musa, ni banda lokaci ma wai har zan je ina ta musa, musa faha da mutane, banda lokacin wancan Allah ya.

Tabbas muna, ina zuwa aiki, ina zuwa aiki lokaci daidai. Wani sa'i ma lokacin ma bai-bai kai ba ma ina zuwa aiki. Na ga lokacin, kaman ina zuwa ma aiki in lokacin aiki ɗin bai kai ba kaman da minti biyar, minti goma haka. Abin da ya sa haka, nake samu haka dan saboda ina barin gida, ina barin gida da wuri sosai. Ya sa ka ga ina ɗan, yanayin samu shi ne ma, sa'in in kai wurin aiki da wuri, dan kar a zo a na ta mun wani ƙorafi wanda bai kai bai kawo ba. Wanda abun, abun haushin ma shine ƙorafin ma da za a ma ma shine, ƙorafin wanda zai ma ƙorafin in ma, kaa fi girme shi, kafi aife shi, ka fishi komai, ka fishi ilimi, don shi kawai Allah ne kawai ya,

A'a ina sanya agogo gaskiya ba laifi gaskiya. Ina sanya agogo a hannu dan ni ma ina son agogo sosai. Mutum na ne mutum na mai son wanka fa. Gaskiya Allah zai hore mu. Ya jiki na ma za a fara ganin kuɗin. Wallahi tallahi. A jiki na ma za a fara ganin kuɗin kafin wani sugan ni. Kuma agogon nan kuma da kake ganin nan hannu kuma da kake ganin nan wallahi a shekara kuɗin da nake warewa a kan agogo ma kawai yana karai dubu ɗari biyar. Zunzurutun yan da nake son agogo. Agogo kuma baba ina tara da yawa fa a'a. Bana tara da agogo da yawa. Na gama agogo guda uku huɗu biyar amma ina sayan masu kyau ne. Masu kyau nake saya kuma masu kyau kuma gaskiya. Eh tsada. Larabawa ne suka ɓata mani kasuwar agogo wallahi.

Kuna tambaya ko, eh, ko ina yin ciniki a kasuwa? Ai, buri ɗan kasuwa shine dama asalin burinsa shine yayi ciniki ai. Kuma duk babu kasuwanci kuma wanda ba'a ciniki. Sai dai kace wani yafi wani ko ba haka ba amma indai ciniki ne kan a wajen kasuwanci kan haba malam. Duk wanda ka ga baya ciniki wallahi ba zai, be zai kasuwa ba. Wallahi ba zai kasuwa ba.

Eh, tun a tun baya ko ina sanya tabarau Tabarau din nan ni ban damu da shi sosai ba fa. Har ga Allah ban damu da shi ba. Ko zan saya ma, ina siyan mai kuɗi wanda me tsada nake siya tabarun. Wancan tun lokacin ne mana nake home boy nawa nakeyi amfani da shi yanzu kam mutum Gaskiya babu time. Ina mutum zai sa ya je tafi da shi.

Yaya nake magance matsaloli a wajen aiki? Da dama akwai yanda ake bi, ka san abubuwa sai da, sai da ka'idoji yanda a ke magance matsaloli. Sai mutum ya bi ka'idoji, in mutum ya samu ya bi ka'idojin abubuwa, to ba zai samu wani damuwa sosai ba'a game da wajen aikinsa, game da magance matsalolin ai a aikinsa.

Wadanne kafofin watsa labarai ka ke amfani da su? Aaa, kafofin wa, wane, wane ne kofofi watsa labarai ina amfani da su? DW, kaga DW mashima yana da kyau kuma ina amfani da Net Nigeria. Bayan Net Nigeria kuma ina amfani da Phoenix. Phoenix ɗin mashima mutane da dama suna amfani da shi a yanar gizo saboda su sami labaran duniya da waƴansu abu kamar haka.

Wanne launin labule labulenku yake? Labulenku suke? Ni ban gane maganan launin nan ba amma ban gane irin launin kuke magana ba amma ni kan yadda na san, yadda na san labule kuma wanda ana sa daki ne kuma daki ya cika shike nan.

Eh ana rufe bakin lokacin hamma dan saboda me yasa? Saboda akwai wasu abubuwa kaman ƙwari ne, ko me ake ce ƙwari ko kuɗa, ko kuɗa ma duka ana samu ya zo shi ya zo ya faɗa a ciki. To shi yasa ko wane lokacin da mutum ke hamma yana kyau ya dinga samu yana rufe bakinsa.

Eh so nawa nake duba saƙon, saƙonni a waya, a aiki? A, gaskiya kai wannan tambayan na kuma tambaya me kyau ne. Kamanni kan a wajen aiki dai bamu da adalin lokacin da muke duba saƙonni. A wajen aiki dan saboda me yasa? Ɓangaren na, na aiki ma akan sakonni ne ma na na, fi dosa. To ka ga dole ne kowane lokaci, kowane lokaci. A rana muna iya, muna iya duba saƙoƙi, saƙoƙin a wayan mu ko a kwamfuta namu. Wallahi yakai ku son so ashirin ko so talatin a rana. O tabbas ina ji kaman a rana dai so nawa ina duba saƙo, saƙonni a wajen aiki zai kai kusan so talatin a rana. Har ga Allah. wAllahi ze kai, ze kai, ze kai, zo tuwa. Wallahi zai kai, yanzu na tuna abun nan. Zai kai so talatin ko talatin da biyar a rana.

A yanda nake tafa, kamar yanda akeyi mana. Da hannu ake yin tafa in ban yi da hannu ba kamar yanda akeyi a coci kenan ana tafawa ne sosai, tafa sosai hannu kuma ana tafa kuma da hannu ake tafawa. Aga irin wannan abun kuma gaskiya sai wanda asalin aikin su kenan.

Eh ina iya duba, ina iya duba lamban QR da wani application da ake ce da shi scanner. Kaga scanner dinnan, indai na buɗe scanner dinnan gaskiya ina iya duba lamban QR ina iya dubawa. Don musamman ma an ƙera waccan application ne ma don saboda mutum ya ninga duba lamban QR don da, da, da ido naka zahiri haka ba za ka iya kallon lamban QR ba, sai ka haɗa da wani application wanda zai dan buɗe.

Yanda nake yanke shawara a wurin aiki, dukka wannan tambayoyi dukka ba ta ɓangare na ba ne. Taɓangaren aikina shine aikin kwamfuta da aikin sakonni. To wannan tambayan kuma, wannan mut-- akwai mutane musamman wanda aikin su ke nan, wanda suke bada shaware a wajen aiki. To asali an, an ɗauke su aiki ne don saboda su dinga bada shawara a wajen aiki. Musamman aikin su ke nan. Ba su da wani aiki yin, in, wanda ya wuce bada shawari a wajen aiki. Kuma in wata ya ƙare, kuma za a yi albashi da su.

Eh, tabbas kam ina iya busawa. Ina iya busa gaskiya, saboda akwai alamomi da yawa wanda mutane da dama basu iya wa. Kumakaga indai mutum zai samu dinga busawa abun yana da kyau sosai. Kamun ni a wajena kenan, kaga na iya busawa ko baka bane maganar gaskiya.

Tabbas ina iya gabatar da rahoto sosai saboda irin kalan aikina. Ina aiki ne wanda muna cikin jama'a kuma aiki ne wanda dole sai ka fiskance jama'a daban-daban. To ka ga in dai za ka fuskanci jama'a kuma dole za ka iya gabatar da rahoto. Kamanni ke nan akwai wani rahoto wanda aka bani a wajen aiki wanda kowane sati ina gabatarwa.

Wane launin idanun mu yake? Launin da idanu, da idanunmu yake shine irin launin da za mu samu mu cimma burin mu a wurin aiki. Kuma idan kuma idanunmu kuma yana nan a wajen yadda aiki, kamar yadda za mu girma a aikin kuma mu samu, mu samu mu bar aiki ɗin lafiya.

Irin miya da na fi so shine gaskiya suna da yawa. Amma na ɗaya dai zan fara daga miyan kuka. Aga miyan kuka nan shima babu laifi ina son miyan kuka sosai. Bayan haka, bayan miyan kuka kuma ina son miyan kuɓewa, busasshen kuɓewa kenan. Bayan busasshen kuɓewa kuma zan samu miyan ganye. Bayan miyan ganye kuma akwai wani miya, wani kalan miya kuma wanda gaskiya zan samu abin gaskiya ina jin daɗin miyan, shine miyan ogushi kenan. Kuma shine da matata ta samo. Amma gaskiya na ji daɗin abincin sosai. Wallahi na yi daɗin abincin sosai. Miyar in kenan. Kassan abinci sai da miya. A zaa in dai toh ma ba daɗi amma in dai akwai miya mai daɗi shi kenan an wuce-waje. Wallahi in dai akwai miya mai daɗi wallahi an wuce-wajen. Da mu mu kawai mutum ya samu inda ya ga miya ne, mutum ya samu miyan da yake jin daɗinsa, miya mai daɗi gaskiya za a samu waccan kuma shi kenan kawu ta.

Eh hotuna kam ina ɗaukan hotuna, ina son ɗaukan hotuna amma ni asali na na ka san hotuna sai mata. Mata ne suka fi so, mata a wasu maida shi ba kamar, kamar ɗabi'a, kamar ɗabi'unsu. Ɗaukar hoto dai yana da kyau don saboda mutum yana, yana sa mutum ya tuna baya amma akwai hotuna wanda in kana da shi ma wallahi yana da kyau don, zai sa ka tuna baya kuma zai sa ka tuna waensu abubuwa da dama. Amma asali wani ba asalin mutum mai son ɗaukar hoto ba. Abin da yana yiwa mutane mai son ɗaukan hoto shine mata.

Eh, irin kamar ina yin waƙa mana, ina yin waƙa cikin zuciya amma sai irin, irin waƙan soyayya haka. Eh waƙan soyayya ne shi za a gama tun ina cikin, ina yana cikin zuciyarsa kamar nike nan gaskiya ina ɗan ƙoƙata wa wajen yin waƙa. Waƙan da na fi so kuma yana irin waƙan soyayya ne. In ba na soyayya ba, waƙan chasu. Aga waƙan chasu nashi ina so in yi wancan waƙan. Wallahi ina son yin wancan waƙan. Amma waƙan da na fi yi daidai, waƙan da na fi yi, kamar da na fi yi, waƙan da na fi yi a cikin zuciyata shine irin waƙan yabo kaman waƙan addini ko waƙan soyayya. Waƙan soyayya ma akwai wako, waƙan chasu haka.